Wannan tambayan take tambaya, yaya kuke rokon taimako daga wani taɓdijan. To ai ni tunda nake a rayuwa na, ba mu fiye rokon taimako ba gaskiya saboda rokon taimako yana kaskanta mutum, yana sa daraja da ƙima ta lalace ta zube ma mutum. Rokon taimako babu wanda zai taimake ka a mutun face Ubangiji. Ai Allah ne kaɗai zaka kai masa kukan ka ya biya yi ma. Ka kai masa dukkanin buƙatun ka ya ji da kai. Majubintan alhamura ke nan. Yau idan ina neman aziki da kuɗi da gida, zan yi sallah, in yi alwala in yi sallah, in ɗaga hannu in roƙa Ubangiji in ce, ya Ubangiji Allah ka azartani ni da dukiya mai yawa, mai amfani mai daraja. Allah kai mani azikin da, azikin da mutane za su ci su sha su wadata. Azikin da addinin musulunci zai yi alfahari da shi. Azikin da iyaye na za su ji daɗi. Ƙannena da yayye na da abokaina da ƴan uwa musulmai bakidaya su ma za su ji daɗi. To irin wannan azikin nake fata Ubangiji. Allah sannan kuma irin wannan roƙon nake yi wa Ubangiji. Ba a roƙo a wurin mutum saboda daga zumun ka fara roƙo a wurin mutum, mutuncin ka ya fara zubewa. Daga lokacin shi kuma zai fara ganin ka babu mutunci. Ko da yaushe zai dinga kallonka kallon mutumin da bai dace a ce ka zo ka roƙo a wurin shi da saurayin shi dai. Kallon banza dai da sauran su. Sannan kuma babu wani dai yadda na ƙara faɗa. Babu wani wanda zan roka in ba Allah ba. Allah ne kaɗai yake yi. Allah ne kaɗai zai mun. Allah ne mai bayarwa. Allah shi ne zai ba ka. Zai kira. Saboda haka muna roƙo da Ubangiji. Da dai wannan dai wani program ne wanda ya kawo mani wannan. Amma zan yi shi da yakini har cikin zuciya na. Ubangiji Allah ka azarta mu da dukiya mai yawa, mai amfani mai daraja. Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai. Allah ka bamu kuɗi masu yawa mai amfani. Allah ka bamu kuɗi masu yawa masu arbarka. Waɗannan sune roƙon da ake yi. Muna roƙo ga Ubangiji Allah ya ƙara tabbatar mana da alkhairin sa duniya. Da lahira.